Yaya kake son zama? Gaskiya na fi son zama cike da zumunci da mutunci tare da amana. Sannan kuma idan zan zauna na fi son in zauna tsakanina da abokanai na.

Kana yin bacci da rana? Eh, nakan yi bacci da rana idan na yi aiki na gaji, nakan yi bacci da rana. Amma kuma idan ban yi aiki na gaji ba, to gaskiya baccin nan ba ta yiwu.